Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Idan ka farka da safe me kake yi? Duk lokacin da ka farka da safe, me abin da kake yi farko? Ya kamata kowa ya dinga farkawa da sassafe. Kar ka yadda safiya ta yi ba riga ya ka tashi daga gaɗon kwanciya ba. Da safe idan ka tashi kana yin addu'a da farko? Idan ka tashi da safiya, da wa kake magana? Idan ka tashi da safe, mene ne kake yi da farko? Duk lokacin da ka tashi da safiya, kana kan kwance ko dai kana tashi ka fara aiki. Da safiya idan ka farka, da wa kake magana farko? Kana gaisuwan mutanen gidanka da safiya idan ka tashi? Kana gaisuwan maƙwabtanka idan ka tashi da safiya? Kar ka yadda goma ta yi ba gari ya ka tashi ba da safe. Idan kana so ka tashi da-da sauri da safiya, ya kamata ka dinga kwanciya da sauri da dare. A daren da ya wuce, ka yi bacci da sauri saboda ka dinga tashiwa da farko da safe? Idan safiya ta yi, kar ka yadda kana kan kwance. Ka riƙa farkawa da sassafe don ka fara hidimar rana tun da sassafe. Da wane lokaci kake farkowa-farkawa kowane safe? Da wane lokaci kike farkawa kowane safiya? Ni ai ƙarfe bakwai kowane safiya na riga na tashi daga kan gado. Goma. Amma ga shi na riga na tashi ƙarfe uku da safiyar nan. Masu magana suka ce, masu iya magana suka ce, idan ka yi bacci da sauri, za ka tashi da sauri. Kar ka yadda takwas ta yi ba riga ya ka tashi da safiya ba. Idan safiya ta yi an jima can, zan fita in sami maƙwabta na in gaishe su sannan in fita in fara aike-aikena na ranar Asabar. Kowane saffen ranar Asabar ina cin abinci na farko da ƙarfe tara. Abin da nake ci kuwa shine kosai da akamu. Kowane safe a ranar Asabar ina hutawa sai ƙarfe takwas nake tashiwa. Amma yau na tashi da sauri saboda ina so in tashi in farka in yi aiki don in samo kuɗi. Kowane safiya, ah, safiyar da nake tafiya aiki, ina tashiwa ƙarfe biyar saboda in yi sauri, in yi hidima, in dafa abinci, in shirya kafin in-in tafi wurin aiki. Saboda a wurin aikinmu muna zuwa ƙarfe bakwai kowane safe. Idan kuwa ka yi latti da minti goma sha biyar, ai kuwa da yayi latti ana rage mashi kuɗin albashinsa. Ni kuwa bana so a rage mun albashi na shi ya sa nake zuwa da safe da lokaci saboda ban so in latti. Komin da-komin da nake yi ke nan kowane safe.

So nawa kake karbar kira a aiki? Aikin ku aikin kira ne? A wurin aiki, aikina aikin kira ne. Ina magana da mutane masu bincike, da haka ina samun kira wajen so goma sha biyar, ashirin a cikin rana. Ana kira na don ayi bincike mai ke tafiya a wurin aikin mu. Ke ko sau nawa ake kiranki a wurin aikinku? Aikin ku aikin kira ne? Ko dai, um, idan ana so a tambaye ki wani abu a wurin aiki. Idan ba aikin kira ba kuma ana so a daga wurin aiki, saboda aikina ya gama. Duk wanda yana so ya kira ni, ai sai ya jira in mun koma ofis. Ah, wani rana ake biya. Jiya ma haka wani ya kira ni a wurin aiki, da na amsa sai ya ce yana so ya san ko muna ba, um, kwastomomin mu bashi. Ni kuwa na amsa na ce ba mu ba da bashi. Duk mai kiran mu a wurin aiki, sai dai ya saya ne ya biya mu kuɗi amma mu ba mu ba da bashi. Wata mata kira ni a wurin aiki jiya, tana ta ihu a kan waya. Tana cewa wai an cire mata kuɗi daga account dinta. Ni kuwa na gaya mata a wurin aikin mu ba mu cire kuɗi a account ɗin mutane haka kawai. Sai dai an cire ne domin ai, ah, ta ari kuɗi, sai mu cire domin mu, mu biya kuɗin da ta ara. Gobe ma ta ce za ta sake kira idan na koma wurin aiki. Idan ta kira ba ni da wani abin da zan yi don in mayar mata da kuɗi saboda ta riga ta ari kuɗin. Idan kuwa ta kira ni ba ta so ta ji wannan, zan ce mata ta kira shugaba na a wurin aiki, ta yi magana da shugaba na. Shugaba na kuwa zai kira ni, ni kuwa zan gaya mashi abin da ke faruwa. Idan kuwa na gaya mashi abin da ke faruwa, shi kuwa zai san abin da zai yi.

Kana son kallon wata da dare? Huh. Ni ina son kallon wata da dare. Idan ƙarfe shida ta yi kuma wata ta riga ta fito, sai in shimfiɗe tabarma na a waje in kwanta ina kallon wata. Ina duba dame dame suke cikin watan nan. Waɗansu lokuta sai in gan wata mace da yaro a baya da wani abu a abu a kanta ko kwano a kanta tana kaya a cikin wata. Lokacin da nake ƙarama nake girma, ni da babana muna son kallon wata da taurari. Idan yamma ta yi sai mu shimfiɗe tabarma a waje a gaban ɗaki. Har yau ina son kallon wata har wa yau. Kallon wata na min daɗi sosai. Amma tun da na fara zama ni kaɗai, na yi-- na iya yin wata ni ban kalli wata ba. Saboda idan na dawo daga wurin aiki na riga na gaji, ba na iya kallon wata kuma sai in je bacci. Idan ko na tashi da safe, ba na iya kallon wata saboda ina ƙoƙarin yin sauri in yi hidima in shirya domin in koma wurin aiki. Amma ranar Asabar da ba na zuwa wurin aiki da ranar Lahadi, ina kallon wata. iNa san kallon wata sosai. Ga ta bata da zafi amma ga haske can kaman wutan lantarki. Ina son wata sosai. Kowa da kowa ya kamata kowa na son wata. Ni ma in so wata, ke ma ki so wata, kai ma ka so wata, dukkanmu mu so wata.

Kana iya tuƙin mota? Ni na iya tuƙin mota. A lokacin da na koya tuƙin mota, zan tafi yawo. Ni kuwa ban iya tuƙin mota ba. Na rorroki 'yan uwana, su kai ni inda zan tafi. Suka ce ba za su tuka ni ba. Sai a wurin na ce to ni ma sai na koyi tuƙin mota. Na je na yi rajista, na biya kuɗi, na fara zuwa koyon tuƙin mota. Aka koya mun tuƙin mota, na tsawon watanni kwanaki ashirin da ɗaya, na kuwa je na kina so ki koyi tuƙin mota? Ki faɗa min zan nuna miki inda ni ma na koyi tuƙin mota. A wurin idan kin biya kuɗin ki ka yi rajista, za ki koya mota na tsawon kwanaki goma sha huɗu ko kuma ashirin da ɗaya. Idan kwanaki goma sha huɗu ne za ki biya kuɗin goma sha huɗu. Idan ashirin da ɗaya ne za ki biya kuɗin ashirin da ɗaya sai ki koyi tuƙin mota. Ke kuwa Safiya ki iya tuƙin mota? Ai ho! Ai na san ki babanki na da mota dole ne ki iya tuƙin mota. Dan uwanku ma ya iya tuƙin mota ko? Shi ya koya miki tuƙin mota ko? Ai na san dan uwanki yana tuƙin mota. Muna kwu ce juna ko wan.

Kana bin ka'idojin aiki? A wurin aikinku kuna da ma ka'idoji, ko dai kowa yana daya su wa wurin aiki ne. Mu a wurin aikinmu muna da ka'idoji, ban da latti, ban da surutu, ban da ansa kira, eh, a kowane lokaci sai dai idan aikin ka ne ansa kira. Mm. A wurin aikinmu muna bin ka'idoji. Idan kuwa ba ka bi ka'idoji ba, za a cire maka kuɗi daga albashin ka. A watan da ta gabata ban bi kai-ka'idan kira ba, na ansa kira a wurin zaman aiki na. Aka cire mun kuɗi daga albashi. Bana son in, bana son in riƙe ka'ida guda ɗaya banyi ba. Bana son in yi latti ko amsa kira a wurin zamana. Ka'idoji da yawa da bana iya ajiye wa amma a watan da ke zuwa zan yi kokari sosai domin ajiye su. Shugabanmu baya wasa da ka'idojin aiki. Shugaban wurin aikinmu idan ya ajiye ka'ida ɗaya yana son kowa da kowa ya yi biyayya da ka'idan. Ni ma ina son in riƙa yin biyayya da ka'idar aiki. Bana son in sake yin kuskure saboda bashi da kyau. Kar ka riƙa bin ka'idar aiki yau da kowane rana.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? A duk lokacin da babu wutan lantarki, ina da generator da yake ba ni wuta, sai in je in siya mai in sa in kunna saboda in gan wuta. A waɗansu lokuta idan babu wutan lantarki, ina da torchlight sai in kunna in yi aiki-aikina a cikin gida ko kuwa in kira saurayina mu rika magana a waya ko kuwa in fita in zauna da maƙwabtana a waje mu rika yin tadi. Muna tadi-tadi abubuwa da yawa da ke faruwa a cikin lantarki. Duk lokacin da babu wutan lantarki bana jin dadi.

Kana zama kan gwiwa? Hmm, ina zama a kan gwiwa idan naje addu'a. Likitoci su ka ce babu kyau zama a kan gwiwa. Waɗansu likitoci kuwa su ka ce zama a kan gwiwa suna da kyau sosai, sai dai ba kowane lokaci ya kamata mu ɗinga zama a kan gwiwa ba. Na koyi zama a kan gwiwa tun lokacin da nake karama. Na riga na tsaba da zama a kan gwiwa. Ƴan uwana duk suna zama a kan gwiwa sai dai ba su yi kaman ni. Ai zama a kan gwiwa ba lalle ma sai an koya maka ba. Kowa da kowa zai iya zama a kan gwiwa. Mai gida na yana son zama a kan gwiwa sosai. Yara na ma haka suma suna son zama a kan gwiwa. Kina son zama a kan gwiwa Safiya? Ai, ƙara in fita, in je inyi yawo, in zauna a gida, in riƙa zama a kan gwiwa. Na koyi zama a kan gwiwa a lokacin da nake karama ne, amma yau idan na zauna a kan gwiwa. Zama a kan gwiwa bata da kyau in ji likitoci. Idan kana zama ka tashi ka miƙe ƙafafunka kowane minti. Masu zama a kan gwiwa sun iya magana. Masu zama a kan gwiwa basu kan ce komai. Ina zama a kan gwiwa sai na hangi. Ƴan uwana suna zama a kan gwiwa suma. A daa idan na ga mutum yana zama a kan gwiwa sai in husata, amma yanzu ni ma na zama mai zama a kan gwiwa. Na sha'awa masu zama a kan gwiwa waɗanda suka iya zaman ƙwarai da gaske.

Yaya kake shirya ayyuka? Yaya kike shirya ayyuka? Ni, ina shirya ayyukana ta wurin rubutawa ne, sai in rubuta su wayanda ina so in yi a cikin lokaci kaɗan, sai in rubuta su. Waɗanda kuma zan yi, ah, can da nisa sai in rubuta su. Kema haka kike rubuta ayyukanki? Ko dai ba ki rubutawa gabaɗaya? Kina rubuta su a cikin na'ura ne ko kina rubuta su a kan takadda? Ni ina rubuta nawa a.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Kana da itatuwa da ka shuka da kanka a gidanka? Shuke-shuke suna da kyau. Yana da kyau mu dinga yin shuke-shuke. Irin itatuwa na ci. Ka taba shuka lemu? Kana da itacen mangwaro? Kana shuka kayan dahuwa? Wane irin shuke-shuke kake da su a gidanka? A gidanku kuna da wuri da zaku iya shuke-shuke? Kuna noma a gidanku? A gidanmu muna shuke-shuke sosai. Babana yana da itatuwa da yawa a bayan gidanmu. Babana yana son tsire-tsire sosai. Yana son shuka tsire-tsire a gidanmu. Muna da tushen mangwaro, muna da tushen lemu, muna da tushen pear, muna da tushen zogale, muna da tushen, muna da tushen kwara, muna da tushen, muna da tushen lemu. Itatuwa barkatai da yawa saboda yana son shuke-shuke sosai. A shekara guda muna iya shuka tsire-tsire guda huɗu ko biyar a cikin gida a kowane shekara. Sannan yana da gona a bayan gida da muke shuke-shuken itatuwa da yawa iri-iri. Dan'uwana ma, shi ma yana son shuke-shuke. A gidansa in ka je za ka gan itatuwa tsire-tsire da yawa da ya shuka. Akwai mangwarori, akwai itatuwan lemu, akwai sudai da yawa da yake shukawa. Matarsa kuma ita ma tana son shuke-shuke. Tana shuka kayan miya sosai a cikin gida. Su ganyanyen miya, ganyen shuwaka, tana shuka ganyen aleho, tana shuka ganyen ogu, su ganyanyen miya dai kala-kala tana da su. Shuke-shuke na da kyau sosai. Yanzu ana ba mutane shawara su dinga shuka tsire-tsire a gida saboda tsire-tsiren nan suna taimaka don su siyaye iska mai kyau, mai dadi da za mu dinga shaƙa. Tana da kyau mu dinga shuka tsire-tsire a gidajenmu. Idan ba ka da itatuwa a gidanka, ya kamata ka koyi shuka tsire-tsire domin wannan shine hanya mai kyau. Yanzu ana gaya mana labarin global warming. Ya kamata mu dinga koya shuka tsire-tsire domin za mu iya shaƙan iska mai kyau na ɗaya, na biyu kuma zai bamu, za mu iya zauna a wurin itatuwan nan muna samun iska ya kuma tare mana daga zafin rana. Za ka koya shuka tsire-tsire daga yau? Ni kam na riga na koya daga wurin babana. Ya koya min sosai. In kuwa na samu nawa gidan, zan rika shuka tsire-tsire a cikin gidana saboda ina son iska mai kyau.

Kana tafiya da sauri? Ke ma kin iya tafiya da sauri? Mm, ni kam ban iya tafiya da sauri sosai ba, saboda ni guntuwa ce, gajera ce, so tafiya na baya sauri. Amma dogayen mutane na ji sun iya tafiya da sauri sosai. Idan na tafiya da dogon mutum, sai in rinka guduwa ina binsa. Ke koh kin taɓa jin haka? Da cewa mutane masu dogayen kafaffuwa sun iya tafiya da sauri? A cikin, eh, gidanku wanene mai tafiya da sauri? A gidanmu, ni kaɗai kacal bana tafiya da sauri. Dukansu suna saurin tafiya suna kuwa saurin ayyuki. Yaron ɗan uwana ya iya tafiya da sauri sosai. Ke kin iya tafiya da sauri? Kina guduwa ne ko tafiya ne kike yi? Guduwa kuma fa kin iya guduwa da sauri? Na iya guduwa da sauri amma ban iya tafiya da sauri ba. Wa-wanne ne kika iya, guduwa da sauri ko kuwa tafiya da sauri? Shin, da gaske ne mutum zai iya tafiya da sauri amma ba zai iya guduwa da sauri ba? Ko kuwa ya iya guduwa da sauri amma bai iya tafiya da sauri ba? Idan muka yi tafiya da ke, za ki fi ni sauri? Ni kam bai iya sauri sosai ba, ban iya tafiya da sauri ba sosai. Amma idan muka yi tafiya da ke, na tabbata zan fi ki tafiya da sauri. Da haka, gobe ina so mu tafi kasuwa da ƙafa. Ina son inga ko na fi ki saurin tafiya ko kin fi ni saurin tafiya. Ban da gudu. Ba za muyi gudu ba, tafiya kacal za muyi. Sai mu gan ko wanene ya fi wanene saurin tafiya. Bayan mun gwada da ke, za mu gwada da 'yan'uwan ki. Ina so 'yan'uwana da 'yan'uwan ki su gwada tafiya da sauri. Ina son gan ko mu a gidanmu mun fi ku tafiya da sauri ko ku kun fi mu tafiya da sauri. Ba ki tafiya da sauri ko kaɗan. Da haka ni na gaskata da cewa zan fi ki tafiya da sauri. Amma gobe kam za mu ga ko wace ce ta fi wace tafiya da sauri. Kin yarda ko? Da cewa za mu yi tafiya gobe zuwa kasuwa da ƙafa. Ba gudu ba, tafiya kawai. Idan muka kai kasuwan, idan ni na doka na farko, za ki sayo mun abu. Idan ke kika doka na farko, zan sayo maki abu na nuna da cewa kin iya tafiya da sauri ko ko ni na iya tafiya da sauri. Haka za muyi. To, na gode, sai gobe.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wace irin wasa ne ka iya yi sosai a waje? Kana wasan kwallo, ko kana wasan guduwa, ko kana wasan rawa, ko kana wasan wakoki, ko kana wasan, uhm, tsalle? Wane irin wasa ne ka iya yi na waje sosai da ka, da kake yi? Ni kam ban iya wasan waje da so, da s-- ban iya, uh, wasan waje sosai ba. Ban iya guduwa ba, ban iya wasan kwallo ba. Nawa sai dai kallo in dinga yi amma ban iya wasan kwallo ba. Ban iya wasan tsalle ba, ban iya wasan guduwa ba, sai dai wasan rawa. Rawan ma kaɗan kaɗan na iya. Na iya wasan waka. Dan uwa na ya iya wasan kwallo sosai. Yana wasan kwallo. 'Yar uwa na tana wasan guduwa. Ehh, yar uwa na karama tana wasan tsalle. Dukan mu a gidan mu kowa na da irin wasan da ya iya yi. Na ɗai san 'yar uwar ki tana wasan kwallo na mata. Ke ko wace irin wasa kike yi? Wace irin wasa kin iya yi sosai? Kin iya wasan kwallo? Ba ki iya wasan kwallo ba. Kin iya wasan tsalle? Ba ki iya wasan tsalle ba. Kin iya wasan rawa? Ai wannan ma duk baki iya ba. Kin iya wasan waka? Ai kin iya wasan waka. Ni ma na iya wasan waka. Ni da ke, kina so mu rika yin wasan waka da ke? Ina so mu rika yin wasan waka saboda bani da abokiyan da ta iya wasan waka.

A ina kake ajiye hotunan wayarka? Hotunan wayarka kana ajiyesu a cikin waya ne ko kuwa kana ajiyesu a cikin cloud ko iska ko gogo? Ni hotunan wayana a da sai in bar su a cikin gallery dina a cikin waya. Idan wayan ta ɓace haka hotunana ma sai su ɓace. Yanzu bani da hotuna daga baya daga cancan shekarun baya.